To, de maganan matashin da ne ke amfani da shi a gaskiya. Matashin da na ke amfani da su suna iya kai ko irin talatin ko arba'in wurin gudanar da aiki na laika. Kasan matashi su ne idon aiki.

To gaskiya ni ba na son wurare masu hayaniya da yawa sabida ni ba mutumi ne mai son surutu ba. Shiyasa ma ba na cika son tafiyan kasuwa sabida hayaniya yana yin yawa a kasuwa sosai. Tagas ke ha ba na son hayaniya.

Gaskiya babbar nasarar da muka samu a wurin aiki shine girman kasuwancinmu har mun samu mun buɗe gurin kasuwanci sunan mu daban daban. Gaskiya wannan wani babban cigaba ne, sabida mun buɗe shi a garuruka daban daban.

Gaskiya launin ambulan mu, muna da ja, muna da baƙi, muna da ruwan ƙasa, muna da kalar ganye. Ambulan mu dai suna da yawa baran iya gama sanin, wane launi ne suke ba gaskiya kar in ƙarya.

A gaskiya ni na fi son shayi saboda ko fina ba saba na yi da shi ba. Kaga abin ɗa ba ka saba da shi ba, dole bare ma da ajiye shi. Sha sani na fi son wannan fiye da shayi.

Toh gaskiya ni ina yin tufafi ko da so uku ko so huɗu sabida ina son tufafi sosai ba karya ina son tufafi sabida haka ina yin tufafi. Ababu a babu de ina samu tufafi ko da so uku ko so huɗu a rana.

To a gaskiya abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa shine in muka kalla ci gaban mu a wurin aiki sai ya ƙara bamu ƙwarin gwiwa. In muka duba inda muka fara da inda muke yau, gaskiya yana ba mu babban ƙwarin gwiwa. Baƙaɗan ba.

Gaskiya, ni App da na ke yawan amfani da shi don sakonni. Shi ne WhatsApp sabida shi ya fi mini sauri ko a yanzu ma ina amfani da WhatsApp ne gaskiya. Gaskiya WhatsApp ya fi amfani sosai.

Mani na son tufafi, na auduga sabida tufafin auduga, yana da laushi sosai amma kuma, naga tufafin silikin nan kuma, baya da laushi kamar na auduga yana yawan ƙara, kuma shi na auduga, in ƙasa shi barai nuna jikin ka kamar ƙananan tsirara ba.

Eh gaskiya ne ina son daki na ya haske sosai. Olmos kuwa ma zan ce yana son dakinsa yayi haske sosai saboda kuwa yana buƙatar abu mai haske. Sabida haka ni ina son daki na ya zo na da haske. Ni mutumin ne mai son tsafta.

Dan gaskiya abu mafi muhimmanci a kasuwanci, shine haƙuri, da kuma yanda kake ma kwastomomin ka magana, gaskiya wannan ma it really matters a lot, yanda kake ma kwastomomin ka magana shi ma yana da matukar inganci.

Eh gaskiya ina amfani da mataimakin murya, saboda zamaninmu na yanzu amfani da mataimakin murya ya sa abu ya zama da sauƙi. Ba sai ka yi sulh duka da ƙanƙaba, tun da kana da mataimakin murya za ka iya gasa shi ya yi ma. Ko yanzu haka ma ina amfani da mataimakin murya ne.

Gaskiya launi jakar mu ta fiɗin kala ta baki ne da kuma kala ta kore, sabida tun shekaru da dama aka canza shi zuwa wannan kalan launi, sabida launin na da yana sa mutane su aza kuɗin ma fefa ne sai su wanke sabida aka canza mana kalar launi.

Eh gaskiya ina son cin abincin titi tun tun ba in na je makaranta ba. Kaga ba hali ka samu abincin gida kuma irin abincin da kuɗin ka zai iya biya shi ne abincin titi. Haka dole ka ci abincin titi kuma kina. Sabida haka ina cin abincin titi.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda biyan kuɗi ta waya yafi sauƙi ma. Ina son dinga biyan kuɗi ta waya sabida duniya yanzu canjiwa yake yi. Ni inda halima a daina biyan kuɗi ta hannu, a koma biyansa ta waya. In na zama shugaban ƙasa zan canza biyan kuɗi ta hannu zuwa biya ta waya saboda duniya ya ƙara girma, mutane su ƙara wayo gaskiya biyan kuɗi ta waya ba ƙaramin taimaka zai yi ba.

Eh ina kunna Bluetooth kullum. Ina son shan kiɗa sai in kunna Bluetooth, in sha kiɗa. Nan ji daɗi na in sha gale saboda shi Bluetooth za ka iya kallon fina-finai, ka ji ƙaran ɗin kamar a gaske ne yake faruwa sai ka ji maka manƙana cikin fim ɗin. Saboda haka gaskiya ina son Bluetooth sosai. Ko zan je yawo, zan je makaranta sai in sa Bluetooth na inta sha kiɗa kawai. Saboda gaskiya sha kiɗa da Bluetooth yana nishaɗantarwa ba ƙadan ba. Kaga dole in ci gaba da amfani da shi Bluetooth saboda yakan iya sa kaima ka zama gaye mai kyau. Mutane su ka gan ka za ama kallon wannan babban gaye wannan big boy ne yana rufa asiri Bluetooth wanda aka tambaye ka.

A'a gaskiya ni bana harsashin lokacin bacci. Duk lokacin da zan ke jin bacci sai na kwanta nayi bacci na luluɓe jikina da burgoni banda, eh, lokacin yin bacci. Duk time ɗin da na ji kamar yin bacci sai ka ga na kwanta na luluɓe jikina nayi bacci kaya na niɗai banda lokacin yin bacci ko kadan.

Gaskiya inda nake ajiye takardu aikina in na dawo da gaure aiki sai na sa su a cikin durowa na, na kulle da makulle sabida abu ne mai amfani kuma muhimmanci a wurina. Sabida haka gaskiya dole in adana shi don na san dole ne zan zo in bukace shi wurin yin amfani wani abu.

A maganan tuƙin nan gaskiya ni ba na iya tuƙin mota amma abokanaye na sun iya tuƙin mota kuma nima zan so in koyi tuƙin mota amma kuma ka ga abu dai sai lokacin kay ya zon nan ya fi. Sabida haka gaskiya ne zan yi haƙuri in jira sai lokaci na ya zo tukunnan sai in koyi tuƙin mota. Ina gama zan zo in fi su idan na jira lokaci na ba na so in yi karambani abunda zai sa ni a damuwa sabida haka zan iya haƙuri in jira sai ranan da nima na sayi mota sai in ringa tukawa ina yawo a cikin gari da shi.

Eh gaskiya ina duba kalanda kullum sabida ni ɗan makaranta ne kaga ni, dole sai da duba kalanda. In ba da duba kalanda ba ai shiru ne kai ma ka sani. In aka tambayeni in na gagara bada amsa ka ga wannan abun kunya ne kuwa.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a cikin abokan taka shine har da shawara da komona. Kaunar juna, in ka zamba kaunar juna, yaudara zai shiga cikin dole akwai kaunar juna. Muhimmanci kauwa ne abu mafi muhimmanci a cikin abokan taka. Idan babu kauwa, abokan takar zai siyan masa, idan aka ƙi shi zai iya cikin saka ni abokan takan ɗin kuma idan guda shi.